Kana riƙe riga a aljihunka? Eh ina riƙe riga a aljihuna. Yan tabbas in kana son ka riƙe al-riga a aljihunka za ka iya kuma za ka ji daɗin shi sosai. Abu ne wanda in ka sa kanka za ka yi shi ba tare da wani matsawa ba.

Kana bin ƙa'idojin aiki? To ai ko dole ka bi ƙa'idojin aiki. Ina ko bin ƙa'idojin aiki? Da in ba ka bi ƙa'idojin da aka doka ka ma a wurin aiki ba, to ai ba yadda za a yi kai aikin yadda ya kamata. Kuma in ya kai ya kawo aka kore ka, ai kar ka ga laifin wanda ya kore ka, ba kai abin da ya kamata ba ne kawai.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? To abubuwan da nake yi lokacin da babu wutan lantarki, zan iya cewa ina kallo a waya. In ban yi kallo a waya ba, zan iya ɗaukan littafi in yi karatu. Dan shi ne zai kore min kewan rashin wannan wutan na lantarki.

Menene kake jin tsoro? Toh, abin da nake jin tsoro shi ne rashin kunya. Ina jin tsoron rashin kunya sosai. Abu ne wanda in ka ga ana yin shi, yana girgiza ma fata. Zai sa jikin ka ya yi tsam ka ji hankalin ka ya tashi.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yanda ake baya da ra'ayi aiki kenan, ka faɗan masa me ke cikin zuciyan ka sai ka furta shi ka kuma bi shi daki daki ka faɗa. A haka zaka faɗi ra'ayin ka da abin da ke cikin zuciyan ka a wurin aiki.

Kana karanta jarida? Eh tabbas ina karanta jarida. Akwai abin da ya kai jarida daɗin karantawa ne. Zaka zauna ka natsu, kana karatun ka ba abun da yake ɗaukan ma hankali. Zaka dika, zaka ga duk abin da ke faruwa a duniya da sabon da tsohon duka.

Kana kuka lokacin yankan albasa? A'a, ai ban ga wanda ba ya kuka ba lokacin da yake yankan albasa. Yankan albasa, ai in wannan in yajin ya shiga idonka, ai dole ko za ka ƙyabta ido ko ma ma dai ka ajiye wukan gaba ɗaya ka natsu, ka ga zafin idon ya bari.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? To ai kayayyaki ƙidaya kuma wannan za ka yi ƙidaya yanda ya kamata. Amma kuma wani ƙidayan kuma in ya yi yawa zai zama na ƙwaƙwanto. To ƙidaya bai wuce in yayi shi sau ɗaya ko sau biyu ba an gama.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasan da na fi yi a waje ita ce wasan bal. Na fi yin wasan bal gaskiya sosai a waje, sabida akwai mutane da yawa wanda muke haduwa muke yin wasan bal ɗin tare. To ita ce wasan da na ke yi a waje.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Balantana ma a ce ina zaune tare da masoyiya ta ina kallon faɗuwar rana. Muna hira. Abu ne wanda zai shiga ma zuciya sosai. Kaga sai ka ji daɗin shi.

"Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali?" A'a, muryana gaskiya a hankali take. Ba irin muryar da za a ce tana da ƙarfi ba ne. Wanda za ka iya jin ta a lalle me cikin ruwan sanyi, ita ce muryata. Ba irin mai hayaniyya ba.

Eh yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? To kowane ma'aikata ai tana da ƙungiyarta, to kuma dole ne a yi aiki hannu da hannu. Ba haka ba, ba za a samu, ba za a cimma abin da ake so ba. To muna aiki ne cikin nishaɗi da abin da ya kamata.

Mene kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Lokacin da na isa ofis, zan buɗe ofis ɗina kenan, zan zauna innansu, in duba duk taƙaddan da ya kamata, in sama hannu sai in sa masa hannu kafin in fita in je in yi wani abu. In ba haka ba zai iya yiwuwa in manta da aikin da ya kamata in yi. Ai shine yawancin mazazzalin irin abubuwan nan. Ka je kana wani abu daban sai lokaci ya shanye ma, ka je kai ba kai abin da ya kamata ba kuma ba ka natsu ba.

Kana iya ɗaura kulli? Eh ina iya ɗaura kulli. Kulli abun da kowane mutum ne a duniyan nan zai iya daure shi. Imma baka iya daure shi ba. Ai za a zauna a dinga kallon ka ace to shi wannan takamaimai ma dai menene matsalar sa da ba zai iya wannan abu mai sauƙin gaske ba.

Yaya kake magance damuwa a aiki? To ita damuwar da take aiki gaba ɗaya ita kanta aikin ai damuwa ce. To aiki ma dai gaba ɗaya bata da daɗi. To magance ta shine kai abunda ya kamata. In kai abunda ya kama, ya kamata a wurin aiki shikenan kayi ka gama.

Ku na yin wuta da itace? A'a, ba ma yin wuta da itace. Wuta da itace ai an daɗe da aka bari yin wuta da itace. Sai dai ire-iren mugani a TV, mugani a fim, ana irin wayannan abubuwa amma ba ma yin wuta da itace.

Wayarka na cika ajiya? Eh wayana na cika ajiya gaskiya. Wayata in ba a bi a hankali ba zaka iya ganin cewa ma'ajiyinta ma ya cika. Ka rasa yanda za ka yi, dole za ka zauna ka fara goge goge, su bidiyo ne da ka sa, ko su waƙoƙi ko su finafinai haka za ka zauna ka na binsu ɗaya bayan ɗaya kana gogewa.

Kana yin kiran bidiyo? Eh tabbas ɗari bisa ɗari ina kiran bidiyo. Kiran bidiyo in ka ga na yi, zan yi kira ne da mahaifiyata tunda ba gari ɗaya muke ba. Za mu yi hira sosai ko zan nuna mata jikokinta, sai a yi bidiyo a nuna mata ta gan su, a yi wasa da dariya.

Wanne app kake amfani da shi don saƙonni? App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni, na fi amfani da Gmail. Na sa Gmail dina duk wani saƙonnin da za su shigo, wa lau ina da wayana na kusa walau baya kusa, na san zan iya duba shi. To app ɗin na fi amfani da Gmail gaskiya.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh, ta wani fannin muna sa uniform amma ba kuma lallai ba ne mu sa uniform mu je aiki. A ranakun da ya kama ta asa ana sawa amma ranakun yawanci ba ma sa uniform mu je aiki.

Kana yin motsa jiki kullum? A'a, ba wai kullum na ke motsa jiki ba. Amma ranakun da ya kamata a motsa jiki, ina motsa jiki. Kila wani Litinin, kila wani Talata, kila wani Juma'a. Amma ba wai kullum ake motsa jiki ba. In ba haka ba, ai ba za ka samu lokacin da za ka yi abin da ya kamata ba.

Kana kunna tsaron batiri? E fa dole zaka kunna tsaron batiri a wayanka. Dan in ba haka ba, batirinka ko ba zai ma daɗe wanda kake so ba. Kafin kace haka wayanka ya mutu ba caji. So sabida haka ina kunna tsaron batiri sosai akan wayana.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanyar da zan iya taimaka musu. Abin ai ba a matsa ma kai. Za ka yi daidai wa gwargwado iya abun da za ka iya yi ai. Shine ai daɗin taimako.

Wane gudu na fanka ka ke fi so? To gudu na fanka da na fi so gaskiya na fi son na biyar, wanda zai hura ka da iska yanda ya kamata yana gudu da kyau. Amma kace zaka sa fanka can ƙasa ai ba za ka ji daɗin shi ba. Ga ra ka sa gudun fanka sosai yanda zai hura ka ka ji daɗi.

Yaushe kake cin abincin rana? Na nafi cin abincin rana gaskiya duk abun da ƙarfe biyu yayi ko wani biyu da rabi. Lokacin ne daidai lokacin da nake cin abincin rana. Za ka cishi a natse a tsana ke, za ka ci babu wani tunani ka ga kuma ka gama aiki a lokacin. Kana neman natsuwa hankali ne.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Eh, kusan kowane rana ana zuwa kasuwa ai. Amma ya danganci ga wanda aiki zai je kasuwa. In aiki ne zan iya cewa kullum nake zuwa kasuwa. Amma in kuma ba aiki ba, ga kayan abinci ko wani abu zan iya cewa duk sati nake zuwa kasuwa.

Menene burin ku a aikin? Burin mu a aiki yana da matukan yawa sosai gaskiya. Burin ma aiki shine musamu kuɗi mai yawa da kuma kwanciyar hankali, kuɗin da zai ma abin da kake so. Ba wai ka yi ta aiki ba babu abin da za ka iya yi da shi.

Wane irin fim kake fi son kallo? Gaskiya na fi son kallon fim ɗin horo. Fim ɗin horo kana kallo, jikinka na ɓari, kana zaune a gaban kujera amma fa kuna jin daɗin shi. Du wani abu da za a yi ko tsalle za a yi tare da kai za a yi shi.

Kana yin barci da rana? A'a, ba na yin barci da rana gaskiya. Barci da rana ba nawa bane. Barci da rana sai dai in yi shi jefi jefi. Amma kuma duk lokacin da ya kamata gaskiya, gadai kai ma'aikaci, ba ka da lokacin da za ka ce za ka yi barci da rana.

Kana shan madara? Eh, ɗari bisa ɗari ina shan madara. Ba wanda ma zai ce ma baya shan madara ai. Eh, madara ni'ima ce. Madara lafiya ce. Ga wanda ya san zafin kanshi zai sha madara gaskiya don ya samu abin da ya kamata a cikin madara.

Kana kunna kandir a gida? A'a, bana kunna kandir a gida gaskiya. Kindir yana da hatsari. Abu ne wanda bai kamata ace kana ajiye shi kasa fai a ko ina ba. Yanzun nan za ka iya ajiye shi inda zai kama ya ƙona ma gida.

Wane launi kake fi so? Launin da na fi so gaskiya, na fi son launin kore. Launin kore kusan kowa duk wanda ya sa kaya mai launin kore zai mai kyau sosai ma kuwa. So launin kore shi na fi so gaskiya.

Kana iya rera waƙa? Eh, tabbas ina iya rera waƙa. Amma kuma rera waƙa ga wanda ya kamata shi zan iya rera ma waƙa, ai ba kowa ba. Amma tabbas rera waƙa zan iya rera shi. Yanzu ma haka zan iya.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, dari bisa dari ina kunnawa. In ba haka ba, wani lokaci ta ina za ka sani? Amma yanzu an ce alal misali, irin sanarwa na bankuna, apps ɗin bankuna ta ina za ka san ko kuɗi ya shigo ma ko bai shigo ma ba. To ai dole za ka kunna.

Menene kayan ciye-ciye da kafi so? To ga yadda na fahimci tambayan menene kayan ciye-ciye da na fi so, na fi son su awara, su hanjin legidi, su carban malam waƴannan su ne kayan ciye-ciye namu na gargajiya gaskiya.

Kana kare wayarka daga kwayar cuta? To ita waya dai za kai daidai gwargwado yanda ya kamata ka kare ta daga kwayar cuta. Alal misali kana ɗan gogoge ta, kana kintsa ta, kana kakabe ta, duk ana yi da ana yin wayannan abubuwa.

Kana tafiya da sauri? A'a bana tafiya da sauri. An ce ai gaggawa aikin shaidan ne. Za ka yi tafiyan ka a hankali, a natse a tsanake. Za ka kai inda ka ke so. Amma in ka ce ai za ka yi sassarfa, sai ka je ƙila ka ci tuntube, ƙila ka fasa baki.

Yaya kake karɓar baƙo? To ai kowane gida karban baƙo za ka karɓi baƙo ne da farin ciki da nishaɗi. Ai duk wanda ya zo wurinka, ai yana son ka ne ya zo wurinka. Shi yasa Hausawa suke cewa bakonka annabinka. Zan anshe shi da hannu bibbiu.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To, irin tsintsiya dai da muke amfani da shi, irin tsintsiya ce tamu ta kwakwa da ake yi za a zuzu ge ganyen kwakwa, a sa danko, a ɗaure shi, a dinga sharan gida da shi. Irin tsintsiyan da muke amfani da shi tun iyaye da kakanni, shi muke amfani da shi.

Yaya kake sadarwa a wurin aiki? Ai ina sadarwa a wurin aiki yanda ya kamata, a gaisa da mutane, ayi barkwanci ne, ayi magana, ayi hira, ayi aiki. Ai zakayi wasu abubuwan a tsanake ne ba waye ta kaba. In zakayi sadarwarka yanda ya kamata a wurin aiki.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Ai duk wani ma'aikaci zai ce ma ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a mako. Sabida ga albarka gashi kuma ka san cewa gobe babu aiki. Za ka natsu a gida ka huta, ka jijji daɗinka.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. A dai zamanin nan da muke yanzu ba wanda zai ce ma baya amfani da ajiya a yanar gizo. Sai dai wanda ƙila da kawai dai kan kwakwa ne baya son sauƙi, shi ne zai ce ma baya amfani da shi.

Yaya kake magance koke koke? To koke koke in ba wai na yara ba, to yanda ake magance shi shine ayi tattali, kayi lallashi baya taɓa wuce lallashi ai. To in za kayi lallashi za kayi maganin koke koke sosai kuwa.

Sau nawa kake yin taro a mako? To ai taro baya wuce a yi shi sau ɗaya a mako ai. In kuma ya wuce sau ɗaya ai kuma za ka nemi ka tara makanka gajiya. So taro ana yin shi sau ɗaya a mako. Ba ma tunanin amma dai za a yi shi ya yi tsayi, za a yi shi ya yi tsayi sosai. Amma kuma za ka iya yin wani abu da ya wuce taro a mako, za ka iya yin mahaɗara a mako ko za ka iya yin fatawa a wannan makon. Amma duk abin da ake son shi ne faɗakarwa. Yanda mutane za su fahimci abin da kake faɗa. Ba wai sai ka gama ba sai a fara wasu tunanin tunani. Shin wai shi wannan wai me ma ya faɗa ne? Ko me ma yake son ya faɗi ma mutane ne? Ko me yake son ya yi? Shi ne ma dai abubuwan. Amma yawanci ire-iren abubuwan nan haka za ka gan shi yana zuwa.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, dari bisa dari ina tara tsabar kuɗi. Zaka iya tara tsabar kuɗi kasasa a ƙarƙashin gado, dan in za ka yi amfani da shi sai ka fito da shi. Haka ake so ayi don a ji daɗin kuda de.

Wane irin takalma kake so? To, takalman da na fi so gaskiya, na fi son irin takalma na maza ko kuma na mata. Na ce irin kaman su Zara haka ko su Balenciaga ko su Gucci haka. Ire-iren takalman da za ka ce kana so. Idan za ka ga ire-iram masu ƙirƙira takalma, za ka ga abubuwan ku ya zo ɗaya da su. Za ka kalli takalman za ka ce, "Wow! Wannan takalmin ya mun kyau." Dan irin takalmin da na daɗe ina nema kenan. Amma sai ka ga mutum ɗaya ya zauna ya ƙirƙira ma takalmin nan, ya buga ma shi, ya ƙanƙara ma shi, ya ƙera ma shi. Sai ka ce, "To ai wannan takalmi ai ya taɓa mun zuciya yanda ya kamata." Irin abun da nake son in gani ke nan a cikin takalmi kuma an yi mun shi daidai gwargwado yanda ya kamata.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ga duk wanda yake son sauƙi a wurin ayyukan da yake yi zai sa tunatarwa. Don ai an ce ɗan adam ajizi ne. Zaka iya kana cikin aiki za ka manta. Kuma maybe wani abu ne da yake da muhimmanci sosai a tattare da aikin da kake son ka yi. Sabida haka in ka manta da abun nan zai iya kawo ma aikinka tangarɗa. To sai ka sa tunatarwa idan abin ya zo, za ka ga zai zo ma da sauƙi za ka iya tunawa. Ba sai ka manta ba, ƙila oganka na wurin aiki ya dinga ɗaga ma murya yana ma hayaniya. Kaga kai ka riga ka yi abun da ya kamata. Sabida haka tunatarwa a wurin aiki yana da amfani matuƙa fiye da yadda ake tunani.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? To, abin da ya fi kome muhimmanci a kasuwanci gaskiya shine zamu iya cewa zamantakewa tsakaninka da wayanda suke zuwa wurin da kake kasuwancinka. Sabida in babu wayannan mutane, ai kaman babu kasuwanci ne. Sabida haka za ka ga mutane da yawa, za ka ga yanda ake fara'a, ake tafi da kostomomi da sauransu. Za ka ga yana jan ra'ayin jama'a sun zo wurinka. So wannan ma'amalar da ake yi, ita ce zan iya cewa ita ce mafi muhimmanci da ya kamata a ce mutum yana yin shi a wurin kasuwancin shi, don ya cimma burin shi abin da ya kamata.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Toh, yanayin ɗaki da na fi so, na fi son irin ɗaki zinzariyre irin na zamani. Wanda za ka ga gado yana gefe ɗaya, madubi yana gefe ɗaya, takalma yana gefe ɗaya, inda ake tsagale kaya ma suna gefe ɗaya. To gaskiya na fi shiri da irin waɗannan ɗakunan da ake yin su na zamani.

Me kake saya daga kasuwa? To ai babu abin da ma ba a siya a kasuwa. Za ka iya siyan abinci, za ka iya siyan kaya, za ka iya siyan motoci, za ka iya siyan duk abin da kake so. Ga abin da dai za a ce ana siya a kasuwa yawanci za a fi cewa ana siyan abinci. Shi ne za a siya a jidaɗin shi. Shi ne kullum ma abin da zai iya kai ka kasuwa yau da kullum.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? To abin da ake yi dai da yamma kafin a kwanta baya wuce mutum ya ɗauki waya ya dinga danne- danne, ya kallo wannan, ya kallo wancan. Su ne abubuwan da mutane suka fi yi kafin a kwanta.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ai kammala aiki a lokaci ai wannan naci ne. Kana son ka kammala aiki a lokaci ba abin da ya wuce ka dage. Kai naci kai abun a lokacin da ya kamata. Amma muddin ka ce za ka bashi ya ƙara shiga, a'a ina da ɗan sauran minti goma ko minti biyar a lokacin ne ba za ka yi aiki a kan lokacinshi ba. Amma naci shine maganin yin aiki a kan lokaci.

Kana iya tsallen igiya? A'a, tsallen igiya ai ba wanda bai iya tsallen igiya. Tsallen igiya ai ni'ima ce ga wanda yake son ya motsa jiki. Zaka motsa jiki cikin lokaci ƙalilan, zaka ga kaji ko'ina ya ɗauki caji a jikinka. Zaka san cewa, eh wannan aiki da ka yi ya yi kyau sosai.

Kuna amfani da ruwan rijiya? A'a, ba ma amfani da ruwan rijiya gaskiya munfi amfani da ruwan Bohol, gaskiya. Wannan ne irin ruwan da za ka iya samu kusan ko'ina. Amma in ka ce ruwan rijiya ai ka koma ga karkara, mu kuma ai ba a karkara maki ba ai.

Kana zama kan gwiwa? Gaskiya ba abin da zai haɗa ni zama kan gwiwa saboda a yarena ba irin wannan zaman muke yi ba, kuma ba abin da zai hana sa zai sa ka ka zauna akan gwiwa. In ba wai kana son ka wahalar da kanka ba ne, shine zai kai ka da ka zauna kan gwiwa.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Muna amfani da kayan aiki dai da baya wuce sakomfuta, su wayoyi, sai rediyo dai da abubuwan da ba a rasa ba. Waɗannan yawanci su ne kayan aikinmu wanda za mu ce yau da gobe muna amfani da su.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Yanda nake koyon fasaha sabo shine zan buɗe wayana, zan shiga yanar gizo zan duba wannan sabon fasahan da aka yi ta sai in bi ta daki-daki in duba. A haka ne zan iya samun abin da nake nema akan wannan sabuwar fasahan sai in zauna, in ɗauki lokaci yanda ya kamata sai in koyi shi wannan abun.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi shi ne ina kallo, in ban yi kallo ba zan iya hira, to in ban yi hira ba zan iya ɗauko waya in buga game akan wayana. To waɗannan abubuwa su na fi yi don samun nishaɗi. Wani lokaci ma in waɗannan ba su samu ba, an fi bada himma akan wannan hirar da ake magana.

Kana yin ciniki a kasuwa? Ai dole kuwa ina yin ciniki babba a kasuwa. Ciniki na kaya ko kuma ciniki na siya duka duk wanda ya kama ana yin shi. Dan ba wanda baya neman sauƙi in ya je yin siyayya a kasuwa. Walo kai mai siya walo kai mai siyarwa duka haka abun yake. So neman sauƙi yana ɗaya daga cikin ginshiken a rayuwa. Wannan magana tabbas haka take. Kawai lokaci nake son ya yi ya ƙare in tsayar da wannan magana. Yauwa.

Kana sanya tabarau? A'a gaskiya bana sa tabarau wani lokaci kenan. Amma in zan fita cikin rana gari da zafi ina sa tabarau don in samu sauƙin haske da zai dinga shiga ma mutum ido. Kaga ai ba wanda yaƙi sauƙi to ire-iren sa haka shine sauƙin da muke biɗa don mu sa tabarau a samu sauƙi. Yauwa wannan ita ce maganan da ta fi zuwa mafi sauƙi a wannan al'amari.

Kana son karanta littattafai? Eh tabbas ina son karanta littattafai. Wa launa nishaɗi, wa launa fahimta, wa launa ƙara karatu, gaskiya ina son karanta littattafai. Shine zai buɗe ma ido zuwa abubuwan da ke faruwa a gari ko kuma labaran da ba ka taɓa tunani za ka iya jin irinsu ba. Za ka iya samun su a cikin littattafai. To shine zai zo ma da sauƙin gaske yanda ba ka tunani za ka samu a wurin karanta littattafai.

Kana fikicin tufafi? Eh, ina fikicin tufafi gaskiya. Danga duk wanda yake amfani da tufafi ai wannan ya zama nan ma ai kamar ma jiki za ka iya cewa ya zama na ma. To fikicin tufafi abin da muka saba yi ne yau da kullum ga lamarin rayuwa. Sai dai wanda wani yake yi ba shi wani yake yi ba. An fi samun sauƙi ta waɗansu fanni-fannan da ake abubuwa sai dai a canza yadda ake yin su.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? To launin jakar mu ta kuɗi launin ruwan ƙasa ne, in ba ruwan ƙasa ba launin kogin ne. Don yawanci haka aka fi samun kalan jakar kuɗi. Ban da waɗannan launin ban san wani launi ba da ake samu na jakar kuɗi. Sai dai ƙila zamani zai kawo mana wasu kaloli daban, amma waɗannan su na sani a matsayin launin da ake samu na jakar kuɗi gaskiya.

Kana siyar kaya a yanar gizo? Eh tabbas ɗari bisa ɗari ina siyan kaya a yanar gizo. Ai kusan kowa ma duk wanda ka samu zakaga yana siyan kayama dai a yanar gizo. Wannan sauƙi ce wanda aka zo mana da ita irin ta zamani. Zaka siya kaya basai ka tashi kayi wani nisan kiwo ba. Zaka samu kayanka kuma za'a kawoma shi har gida. Har ƙofa zaka buɗe zaka ɗauki kayanka kayi abinda zaka yi. Gobe ma in zaka ƙara siya haka abin yake.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Na fi zuwa kasuwa a ranan Talata. In ban je kasuwa ranan Talata ba, ƙila sai wani Juma'a zan je kasuwa. Don waɗannan su ne ranakun da kasuwa take ci. Za ka je kasuwa ka samu arhan kaya fiye da yadda kake tunani inda ka ce za ka je a sauran ranaku. So in ba ka je Talata ba, zan ba da shawara ka je ranar Juma'a. Za ka ga abubuwa daban-daban waɗanda ba ka taɓa gani ba.

Ina kake tofa miyau? To shi abin har ya kai ga tambayan inda ake tofa miyau ne? To ai shi miyau dai in za ka tofa shi baya wuce kaje bayi ka tofar da shi. In kuma akwai inda akwai ƙasa ne sai kaje ka tofa shi inda akwai ƙasa. Amma ai baka tofa shi ba inda wani zai iya takawa yaje abun ya ɓata mai kaya ko kuma ya yi datti ko wani abu. To yawanci dai ni dai na fi ganin haka abin yake. Ba yanda mutane ke tunani ba. Yauwa sai dai a gyarawa inda suke tofa shi a ƙasa. Kar a je a sama mutun najasa a kaya.

Wane launin tawada kake amfani da shi? E, na fi amfani da launin tawada baƙi ko blue. Wa'ennan don su za ka iya samun su kusan ko'ina a cikin gari. Ko wane shago kaje siyan irin wannan tawadan, za ka samu wannan kala ba tare da wani abu ba da za a ce zai tsayar dakai.

Nawa madubi kuke da su a gida? Eh to ina fahimci tambayan ana tambayan madubai guda nawa ne a gida. To madubai gaskiya akwai aƙalla guda biyar wanda zanyi amfani da shi da kuma wanda iyalina zasuyi amfani da shi da kuma waɗanda baƙi in sunzo suma zasuyi amfani da shi irin wannan wanda ake same shi a bakin ƙofa. Kaga in ka ajiye shi ba sai ka yi wani dogon aiki ba ko wani abu in zaka gan shi nan ga yan nan free sai dai ka ƙalle shi. Ilakai ma in zaka fita kana son ka ɗan duba ka ga ko kayan da kasa ko hulan da kasa yayi daidai ko ya ɗan karkace haka sai ka ɗauke shi sai kasa. Sai ka fita haka to ire iren waɗanda muke da shi yana a gida.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta, amma ai yan da ba'a tabbatar mana da wani irin wuta za'a iya kunnawa ba. Zan iya cewa ko wutan fitila, ko kuma wuta irin wanda ake sama ta karmami da itatuwa ta kama. So wa'yannan irin wuta can muna iya kunna su. Hankali kwance, za ka kunna shi, za ka haɗa tukunyan ka ka yi girki. Dan na san ire-iren wutan dai da ake magana dasu kenan. Wa'yannan irin wa'inda muka saba da su ne. Wuta irin namu na gargajiya zamuyi girki da shi.

Kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau amma ba kullum ba. Akwai lokutan da nake sa tabarau, akwai lokutan da kuma bana sa tabarau. In zan fita in shiga cikin rana ina sa tabarau in kuma ina gida ban cika sa tabarau ba. Ire-iren dai wanda ake barin su kenan dai gaskiya. Amma yawanci irin wanda zaka sa zaka shiga rana ana kiran shi photochronic. Irin wannan tabarau ɗin shi muke sawa don mu samu saukin ido.

Ya kake shaƙata lokacin hutu? Tambaya dai ina gane ta, ya nake shaƙatawa lokacin hutu? Ina shaƙatawa in je gaɓan ruwa, in ban je gaɓan ruwa ba zan iya zuwa hotel yanda zan kama ɗaki in huta ba tare da wani damuwa ba. Da wani aiki zan kashe wayana in aje shi gefe. To duk wani hutu zan yi shi a natse a tsanake ba wanda zai dinga damu na, barantana a kira ni a ce ai ana buƙatan wani abu. Haka dai a tattari da ni wurin aiki.

Wane shago kake fi zuwa? Ta wannan Hausa naku. Wane shago na fi zuwa? Na fi zuwa shagon siyan kayan abin sanyi da yan maƙulashe haka ne, irin na abinci da irin su cakulet haka da su ɗan biskit-biskit ɗin na wanda ba a rasa ba. Ai ire-iren waɗannan shaguna su suke yin tasiri a wurin cinye ma ɗan adam yan sulallen shi da yake tarawa. Yanzun nan za ka je kafin ka Ankara, ka yi niyyan kashe ɗari biyu za ka kashe ɗari biyar kuma ka kashe dubu ɗaya.

Kana raba ayyuka ga wasu, ah dole dole kuwa raba ayyuka ga wasu. Ai wani lokacin ayyuka yai ma yawa ba za ka iya yin shi kai kaɗai ba. Aiki ne za ka zamana kana son ka samu sauƙin shi dole sai ka ba wani. In kana da ma'aikata da suke aiki ƙarƙashin ka, za ka iya ba su sai su ƙara sama sauran aikin.

Kana amfani da kwannan waya? To ba. Kwannan waya in na fahimta ana magana kamar iya fiske na wanda ake sawa a kunna ayi waya. Eh ina amfani da shi. Ya mafi sauki dai in ka sa shi ba sai ka ɗauki waya ba za ka yi tafiyan ka kaje kayi aikace aikacen ka. Wayan ka na gefe, awa a kwannan ka na gefe. Ma shan sauti za kayi, za ka iya kunna sauti a waya ka sawa yan ka a caje kaje can kaci gaba da aikace aikacen ka.

Kana iya gabatar da rahoto? Ai tabbas. Yau da zan samu aikin rahoto ko ɗari bisa ɗari ko zan iya bada rahoto. Dan bada rahoto ayi bana tunanin wani abu ne mai wuya. Za ka yi shi a natse. Atsanake tunda abin ai bada rahoto ba cika son mutum yana hayaniya a cikin shi ba.

Yaushe kake fara aiki kullum? Lokacin da nake fara aiki, ina fara aiki da safe. Duk abun da wani ƙarfe takwas zuwa tara na safe ina fara aiki. To aiki ne za a ɗora shi har ga zuwa yamma. Abin da ya kamata ke nan ka yi. Ka samu aikin da za ka yi a natse a tsanake shine haka. Amma in ka fara muka fara shi da wuri ba, aiki zai ɗauka ma lokaci. To sabida haka aiki ana fara shi da sassafe wani ƙarfe takwas ƙarfe tara a fara shi a sauke shi kamar wani ƙarfe huɗu ƙarfe biyar sai a je a huta dai.

Kana fin son zama a kujera ko a tabarma? Gaskiyar magana ga duk wanda zai faɗi magaskiya, ba ku da yaushe zaman kan kujera ki da lafiya ba. Amma ɗan adam ma dai an san shi da zama a kan tabarma. Tabarma don za ka zauna ka kashin giɗa. Yanda ya kamata in cin abinci ne, za ka zauna ka ci abinci. Yanda ya kamata in hira ne, za ka zauna ka natsu. To ni na fi ganin zama a kan tabarma ya fi amfani da a ce ka zauna a kan kujera. Kujera sai dai ka zauna ka yi kaman za ka ɗauki hoto.

Kana son karanta littattafai? Eh tabbas ɗari bisa ɗari ina son karanta littattafai. Tunda ina da jikoki zan iya karanta masu littattafai irin waɗanda zai sa su siyi bacci a lokacin da suka kwanta za suyi bacci. To ire-iren littattafan nan a karanta masu ko kuma in karanta wanda zan ɗan nishaɗantar da kaina. Na sumba wanda yake jin daɗi ai ita raye wannan ɗaya ce in baka huta yanzu ba kafin kace haka zaka tsince kanka a cikin kabari.

Kana son abinci mai yaji? Ai ko dai ɗari bisa ɗari ina son abinci mai yaji. Wannan magana haka take. Ai abinci mai yaji yana da daɗi, yana tsananta ma bakinka, kaji wani daɗi-daɗi, galmi-galmi da za kaji a bakinka. To ire-iren abun da nake soke na abinci mai yaji. Wasu kuma za su iya yiwuwa in ci yaji ka ji gabaɗayan hankalinsu ya tashi, sun rasa me ke masu daɗi. Amma dai haka abun yake.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? To akwai inda ake ajiyan hotunan da ke kan waya ne fiye da shikan shikan wayan? Ai wannan bayani ai ita ce mai wannan ai. Su ai hotunan da ka ɗauka akan waya ai akan wayanka za ka ajiye su. In kuma ba za ka ajiye su akan waya ba in kana da kwamfuta ai sai ka sa akan kwamfutanka. Amma dai ai dole wani hoto da aka ɗauke shi akan waya ai mafi akari la akari gaskiya an fi ajiye shi akan wayan ne ai.

Kana iya dafa abinci? Eh to, a dai zamanin nan da muke ciki yanzu ai maganan dafa abinci ba wanda zai ce ma bai iya dafa abinci ba, sai dai in yunwa bai kama shi ba. Kana jin yunwa za ka tsane in ba ka da kuɗi ai dole za ka nemi yadda za a yi ka yi girki. Ka yi girki, ka dafa abincinka ka ci. In kuma kana da wayanda suke ƙarƙashinka aiko dole dolonka, dolonka ko ka iya girki shine bayani.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? To teburin mu a wurin aiki dogo ne, babba sosai wanda kaman mutane ashirin zasu iya zama a kan shi. Shi kan shi shugaba yana daga gefe ɗaya ni kuma ina daga gefe ɗaya. To irin shigen teburin da muke da shi a wurin aikin mu ke nan.

Wane aikin gida kake yi kullum? To gaskiya aikin gida da nake yi kullum baya wuce aiki irin na ɗan goge goge haka waɗanda ba a rasa ba. Shime aikin na zaka ce mai ɗan sauƙi sauƙi wanda zaka tama ma mutanen gida. In ba ka ɗan goge goge sai dai ƙila irin 'yan girke girke waɗanda dai ba a rasa ba. To dai ire-iren aikin da nake yi ke nan a gida kullum.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? A'a, ba na raba inda nake a yanar gizo. Wannan wata magana ce da ban ga wanda ni dai nake tunani bai da gaskiya shi zai raba inda yake a yanar gizo. Wato kana son kai sirri kenan, to me sirrin nan za ta kawo ma me kake ƙoƙari yi? Sai a fito a faɗi mana mu ma sai musan ya za a yi.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ɗari bisa ɗari ina buga rubutu da sauri, amma ba kuma lallai a ga na rubutuna a ce ya yi kyau ba. Amma tabbas ɗari bisa ɗari ina buga rubutu da sauri. Haka abin ya kamata a yi shi a tsanake, amma da kyau.

Me kake ji ranan biyan albashi? To yanda sunan abun yake kenan albashi, kuɗi ne wanda ba wani tasiri gare ba a rayuwar ɗan adam in banda ya ƙara ma wahala. Kuɗi ne wanda shi dai ba zai ishe ka kayi abun da za ka yi ba. Balantana har ka tsallake kaje kayi buɗana ka kasuwancin. To ita wannan albashin kuɗi ce wanda zan iya cewa eh to zaka ɗan ji daɗi amma dai ba wani tasiri da zai ma a rayuwanka.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ɗari bisa ɗari ina yin ciniki a kasuwa. Ai, duk wanda ya shiga kasuwa ai da niyyan ya cinika ne ya samu. In kuma kuna maganar yin ciniki ne na, na, na samun kuɗi a kasuwa in ka je? Eh, ɗari bisa ɗari. In na buɗe shago ina ciniki sosai a kasuwa. Da man ai albarkacin buɗe shagon a kasuwa ke na ai.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota. A zamanin nan na mu, ai kusan duk wanda ka taɓa wani kashi kashi casa'in cikin ɗari na mutane gaskiya a yawanci sun iya tuƙin mota. Yanzun ai mota ta zama na ai ba wai jin daɗi ba ne ace kana da mota, ya zama na ma kamar dole ne ace kana da mota. Dan wasu ayyukan da za ka yi, kuɗin da za ka kashe, ka ce in za ka yi kuɗin mota, ka je inda za ka je zai ma tsada da yawa. Amma in kana da motarka sai dai ka zuba mata mai, ka je a tsanake hankalin ka kwance ba wani iwa ce iwachan hawan abin gwamnati.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ɗari bisa ɗari ina shan ruwa mai sanyi sabida shan ruwa mai sanyi yana sanyaya manrai. A lokacin da za ka sha ruwa mai sanyi za ka ji wani ni'ima, yake tama. Sabida rashin shan ruwa mai sanyi mutane suna cewa baya da illa, amma shan ruwa mai sanyi yana da illa.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, ɗari bisa ɗari ina kallon taurari da daddare. Kallon taurari da daddare ya ma fi daɗi ace in kana kallon shi da masoya, waɗanda ka fi so suna kusa da kai. Shine za ka ji daɗin kallon taurari, za ka yan da suke juyawa da masu harbawa duka za ka gan su.